Kana kunna tsaron batiri? Eh tabbas ina kunna tsaron batiri a dukkanin waya ta da kwamfiyuta ta. Domin tsaron batiri yana taimaka min wajen rage shan caji. Musamman idan ya kasance babu tsaro a batiri to zaka ga yana shan caji amma idan ya kasance akwai tsaro to gaskiya zaka ga ana sauƙaƙa shan caji. Domin duk abubuwa waɗanda ba dole ba zaka ga bana wannan dinsu. Gaskiya ina kunna tsaro sosai.

Kana shan magani kullum? A'a, gaskiya bana shan magani kullum. Saboda ka'ida na shan magani kana sha ne a lokacin da ya kasance ba ka lafiya. To, in dai kuma ina lafiya sosai, ina gudanar da harkokin na rayuwa na, bana shan magani. Ina shan magani ne kawai idan ya kasance bana lafiya. To a lokacin ne, shima sai idan na je wajen likita, likita ya ce eh ka sha magani kala kaza ko kala kaza, sannan nake shan magani. Amma bana shan magani idan ina lafiya ƙalau.

Wane irin kiɗa kake son ji? To a zahirin gaskiya, sauraron kiɗa ni ba ma abokin sauraron kiɗa bane ba, amma duk da haka nakan saurara a wasu lokuta. A wasu lokuta nakan saurara kamar irin nau'in kiɗa na reggae da wasu irinsu dai makamantansu, ko kuma irin kiɗa na kuntigi da kiɗa na gurmi ko kotso da dai sauransu.

Kuna sa uniform wajen aiki? A'a gaskiya a zahirin gaskiya ba ma sa uniform wajen aiki. Domin wajen aikin mu ba waje bane wanda sai ka sa uniform idan kaje aiki ba ma sa uniform gaskiya. Saboda yanayin aikin mu ma baya ma bukatar sai mutum ya sa uniform gaskiya. Don haka bana sa uniform wajen aiki.

Ya kake gaisawa da mutane? Eh, yanayin gaisawa da mutane abu ne na yanayi. Ya ya danganta da wa zan gaisa. Idan ya kasance kamar haka kusan abokina ne ko wani haka daidai da ni ko wani ƙasa da ni muna yin musabaha, ina mika mashi hannu, ya mika min to amma idan ya kasance kamar manya ne, iyaye ne ko na ƙauye ko kuma abokan mahaifina ko wani to su kuma, a, ba ni mika musu hannu mu gaisa sai dai in durkusa in gaishe su. Haka mata ma ba na mika musu hannu sai dai mu gaisa. Wasu a tsaye wasu kuma idan ya kasance manya ne sosai sai in durkusa.

Wane irin yanayi ka fi so? A yanayin gaskiya da na fi so, na fi son yanayin sanyi. Domin a mafiyawanci yanayin da muke da su yanayi ne na sanyi sai kuma yanayi na zafi. Domin yanayin zafi ya fi yawa. Amma ni na fi son yanayin sanyi. Domin yanayin sanyi an fi walwala babu cututtuka sosai, babu zafin rana, babu yanayin, zafi sosai wanda mutum zai ta zufa baya son fita da sauransu. Na fi son yanayin sanyi sosai da sosai.

Me kake yi da safiya lokacin da na farka? Idan ya kasance na tashi daga bacci da asuba nakan fara ne in je banɗaki, bayan na je banɗaki sai kuma in zo in yi arwala, in yi sallah bayan na gama sallar asuba sai in ɗan jira in ɗan yi karatu ko wani bincike haka kafin gari ya waye sosai in yi wanka in tafi kasuwa ko wajen aiki ko makaranta.

Waɗanne apps kake amfani da su sau da yawa? A gaskiya apps ɗin da na fi amfani da su sau da yawa farko ina amfani da apps dina na email domin duba bayanai, bayanan da aka turo ta email. Ina amfani da apps na WhatsApp domin duba bayanai na WhatsApp. Ina amfani da sauran app kamar browser ta Chrome da sauransu app na banki da app na duba bayanai da kuma apps na ƙirƙirariyar rasiha wato artificial intelligence. Dukkanin ina amfani da waɗannan sosai.

Yaya kake kiyaye kalmar sirri? A'a kalmar sirri ina kiyaye ta sosai da sosai. Domin kalmar sirri abu ce mai matuƙar amfani a wurina sau tari. Wata nakan rubuta ta a wajen daftarin aje rubutan bayanai na kamar, aa jikin Google kenan, wajen Google Password inda yake save mun inda ba wanda zai iya gani sai ni sannan kuma ina hakaice ta a kaina ina haddace ta sau tari. Amma bana rubuta ta a littafi dangada wani ya zo ya buɗe ya gani.

Kana sauraron rediyo? Eh, ina sauraron lediyo amma ba sosai ba. Ina sauraron rediyo ne kawai ɗan lokaci zuwa lokaci, domin yanzu saboda samun, eh, internet da sauransu ban fiye sauraron rediyo ba. Wani lokacin na fi bibiyar su a irin Facebook ko kuma in duba a website ɗinsu ko kuma na ama kamancin haka ban fiye zaunawa da in saurari rediyo ba. Amma kuma wani lokacin jifa jifa ina saurara.

Kana rubuta kashe kuɗin aiki? Eh tabbas ina rubuta kuɗaɗen da nake kashewa wajen aiki. Domin yana taimaka mun wajen bin diddigi na rayuwa ta in ga nawa nake samu nawa nake kashewa. Rubuta kuɗaɗen da kake kashewa wajen aiki yana taimaka maka wajen tafi da rayuwar ka yadda ya dace. Domin zaka rinƙa sanin nawa kake samu nawa kake kashewa nawa kake ajiwa. Saboda wani lokacin kana kashe kuɗi ne kwatankwacin yanayin abunda kake samu. Indai kasance kana kashe kuɗi fiye da abunda kake samu to bashi ne zai ringa haye wa mutum.

Sau nawa kake amfani da wayarka? A gaskiya ba zan iya faɗin adadin lokacin da nake amfani da wayata ba, domin kusan kowane lokaci ina amfani da wayata. Tun da safe, rana da daddare, da yamma kowane lokaci ina amfani da wayata. Lokacin da ba na amfani da wayata kawai shine lokacin da bacci ya ɗauke ni ko kuma lokacin da nake aiki. To sau tari ma wasu ayyukan da nake koda na je wajen aiki ina yin su ne da waya, da waya nake yin su. Gaskiya don haka ina amfani da wayata sosai da sosai.

Wacce hannu kake amfani da ita? Eh gaskiya hannun da nafi amfani da shi nafi amfani da hannun dama. Hannun dama shine hannun da nafi amfani da shi wajen cin abinci da yanayin harkokina saboda tun farko ma kasancewata ni badami ne. Nafi mai da hankali wajen amfani da hannun dama sosai fiye da bangarena dayan hannun hagu.

Yaya kake daidaita aiki da rayuwa? Eh, ina daidaita aiki da rayuwa wajen ba wa kowa haƙƙinsa. A lokacin aiki ina gudanar da aiki na kamar yadda ya kamata, bayan kuma na gama aiki in gudanar da rayuwata kamar yadda ya kamata. Ba na haɗa biyun lokaci ɗaya. Ina aiki kuma in ce zan ringa gudanar da rayuwata ko kuma ina rayuwata in ringa cewa zan gudanar da aiki. Idan ina aiki to zan mai da hankali wajen aiki bayan kuma na gama aiki in zo in cigaba da, ah, sabgogin rayuwata.